Ina so na zama mai kuɗi ko ina so in zama gwamno ko ina so in zama shugaban ƙasa ko ina so in zama ɗan sanda ko ina so in zama soja.

Ina cin abinci rana ƙarfe ɗaya ko ƙarfe biyu amma idan aiki ya min yawa ina cin abinci rana kaman ƙarfe huɗu.

Eh tu gaskiya na fi son shinkafa amma dai ina son tu sai dai ba so sai ba. Rana na kan ci shinkafa so biyu ko so uku ma kafin in ci tuwo.

To ina amfani da Siri African Gold da Supreme, sannan ina amfani da Family Clear, Family Care. An ina amfani da Dudu Osin, sannan ina amfani da Dettol da kuma Septol.

E to, na kan magance koke-koke da abubuwa da yawa kamar shawara wuri. Sannan kuma sai idan abin kuɗi ya shafa haka, mutum ya kawo min kuka, ina da hali zan iya magance mai shi ko kuma in ba shi shawara. Ya danganta da irin koke-koken da aka kawo gare ni ko kuma ni nake da su da nake so na gyara.

In wanke tufafi aƙalla sau uku, ko wane kalan tufafi na, ko riga ko wando, idan na je yin wanki nakan wanke shi sau uku, domin tabbatar da cewa ya fita sosai sosai. Idan ma ina ganin bai fita ba sosai a wanki uku da nayi, nakan iya ƙarawa ya fi haka.

Eh tabbas, na zuwa kasuwanci. Gurare daban daban. Nakan kai kasuwanci, na zuwa gurare yin kasuwanni haka, shaguna da unguwanni da garuruwa ma haka. Dukiyar da ya kama na kai kasuwanci na. Kowace in na zuwa yin kasuwanci.

Eh to ina gaishe da mutane ta panni daban daban, ko a gida ko wajen aiki da kuma yaya mutum yake. Yanayin yaren shi, Bahaushe ne ko kuma ba Bahaushe ba. Kalangaisuwan ya danganta, zan iya ce mutum ina kwana ko ko ina wuni ko ko barka da safiya ko barka da rana ko barka da dare. In kuma wanda ba Bahaushe ba ne na ce wa good morning sir ko good morning ma ko good afternoon sir ko good afternoon ma ko good evening sir ko good evening ma. Sun danganta da kala kalansu.

Eh tabbas ina yin ciniki sosai a kasuwa. Ko na je sayar da abu ko kuma na je siya ya danganta da irin abin da ake ciniki. Abubuwan ciniki suna da yawa a kasuwa. Za ka iya zuwa siya wani abu ma ka ga wani abun kuma ka yi cinikin shi.

Gaskiya abun da nake so akayin ciye-ciye suna da yawa sosai. Kai yau na gaske natural ko kuma wanda ba natural ba. Ina cin kankana, ina cin ayaba, ina cin mangwaro, ina cin gwanda, ina cin lemu, ina shan rake, ina cin gyada, ina cin masara, ina cin awara, ina cin nama, ina cin kifi. Sannan ina rantsu chocolate, biscuit, buns, donut, meat pie, meat pie, samosa. Da gani sauransu dai. Abubuwan ci gaskiya suna da yawa wanda nake so. Bana ce zan iya ƙididdige su ba.

Gaskiya sosai ma ina shan ruwan 'ya'yan itace, irin su lemu, irin su mangwaro, irin su inibi, irin su kankana, irin su Suna da yawadai haka ina shan ruwan 'ya'yan itace kala kala ma kuwa.

Eh sosai ma hakan ai taimako ne, da kuma kyautatawa. Ina raba abinci sosai kuwa. Ko yau ma na yi hakan kuma ina kan yin hakan. Kusan ko da yaushe sanda buƙatan ya zo, sanda buƙatan hakan ya zo na kan yi. Na mafi so ma hakan ina raba abinci da mutane ko ni kaɗai musamman idan ko wurin biki haka, na so inga cewa ina raba wa mutane abinci sosai. Gaskiya ina son hakan sosai ma.

Gaskiya na kan yi ƙoƙari sosai wajen ganin cewa na ba mutane barkwanci sosai ma kuwa, dan ni kai na ina son haka, ina so abun barkwanci sanannima, ina so in ba da, musamman lokacin da muke irin fira haka. Hakan yana da daɗi sosai.

Eh tabbas, nakan na kunna sanarwar off domin samun bayani don gudurarsa wani muhimmin saƙo da zai zo gare ni. Hakan yana da mahimmanci sosai inda kana amfani da aff ya zamanace wa. Ko wance inda kana amfani da manhaja ya zamanaci wa kana kunna kararrawar sanarwa domin idan saƙo ya shigo maka ka sani cikin lokacin da ya kamata. Ko ba don komai ba saboda gudurarsa wasu damammaki domin wani abu mai mahimmanci yakan iya zuwa maka kunna kararrawar manhaja gaba ba lalle ka sani ba har sai abin ya zo ya wuce. Da daske hakan yana da kyau, tace mutane suna kunna kararrawar sanarwa da manhajar da suke amfani da shi ko ya ya take kuwa inda mai mahimmanci ne.

Eh sosai ma kuwa. Na mike jiki da safe domin hakan yana da muhimmanci sosai ga lafiyar jikinmu. Hakan yana da kyau, kuma ba wasu shawara su dinga yin haka. Ko domin kula da lafiyarsu. Motsa jiki gaskiya yana da kyau. Abune mai muhimmanci sosai ga lafiyarmu. Yana da kyau haka, ace muna motsa jiki musamman da safe.

Eh to, ina cin abincin dare misalin ƙarfe takwas haka, lokacin kusan na gama duk abinda nakeyi kawai zan shiga ɗaki in je in kwanta ko in yi kallo ko in yi karatu ko in yi fira da abokanai ko ƴan uwa ko kuma ina, idan ina da wani aikin da zan yi, zan je in yi. Amma wasu lokutan ina wuce ƙarfe takwas haka ban ci abinci ba, na kan kai ƙarfe tara maybe watakila lokacin ban jin yunwa haka sosai ko kuma dai ba a gama abincin ba.

Eh toh gaskiya, nafi san bikin aure sai kuma bikin ƙarin shekara, bikin sallah, ƙaramar sallah babba, bikin maulidi, umm, bikin walima, bikin ƙara wa juna sani, da sauran su dai haka. Gaskiya in na san biki sosai.

Eh to, gaskiya ni dai rana mafi kyawu a wurina a mako ita ce ranar Juma'a. Sannan akwai wasu ranakun kuma da nake so, kamar ranar Lahadi, da kuma ranar Litinin, sai kuma ranar Alhamis. Gaskiya inasan ranakunnan sosai da ma sau ran ranaku, ina jin daɗin kasancewa a cikinsu.

Gaskiya ina karɓar kira, so ba adadi zan iya cewa gaskiya ina yawan karɓar kira. A gurin aiki ko kuma ina gida ko ina hanya, zuwa gurin aiki. Nakan karɓi kiraye daban daban, da safe, da rana, da yamma, da daddare har da asuba. Ma ya danganta kawai da lokacin da kiran yazo. Ina karɓar kira sosai gaskiya ba zan iya cewa ga adadinsu ba.

Eh sosai ma kuwa. Ina yin waƙa ko in ce waƙoƙi a cikin zuciya na, sau da yawa wani lokaci. Wani lokaci ma ha nakan yi a fili ba ma a cikin zuciya na. Domin hakan ya kan ban nishadi sosai. Ban iya cewa ina son waƙa, son waƙa gaskiya. Wasu lokutan nakan rerawa budurwa ta, ko in rerawa abokina, akan yi cewa ina so ma in zama mawaƙi. Nima in yana burgen sau tarin lokaci na kan dauka abun rubutu na fara rubuce-rubucen waƙa. Da gaskiya ina son waƙa sosai. Na yi ta cikin zuciya har da fili ma.

Eh, sosai ma. Na yi addu'a. Ya zama kaman in ce dole kowa ya ji a gare ni. Na yi addu'a sosai. Domin lafiya ta, domin masu buga juna, na kan do addu'a domin wasu cikon buruka nawa, ina yin addu'a domin samun aiki, ina yi addu'a domin samun matar aure na yi addu'a domin sabon kuɗi, domin samun kariya, daga gama mugaye. Addu'a abu ne mai kyau. Yana da kyau ace kowa ma yana yin addu'a. Ko da safe, ko da rana, ko da daddare. A lokacin da mutum ya tsinci kanshi. Addu'a abu ne mai kyau.

Eh, ragowar abinci na kan yi abubuwa da dama da shi. Na kan ajiye domin karan kai na zuwa gaba, ina sake jin yunwa in yi amfani da shi, ko kuma in ajiye ma wani aboki na haka ko kuma in yi sadaka da shi. Ya danganta da irin lokacin da nake ciki, maybe ko da daddare ne ko da safe. Mafi yawa ma dai na fi yin sadaka da ragowar abincin da ya rage saboda idan aka bar shi yana iya lalacewa kuma hakan ba abu bane ai kyau.

Eh, ana koyan sababbin fasaha a wurin waɗanda suka iya, sannan ana bin kafafen sada zumunci, ana ganin sababbin abubuwan da ake, ko kuwa wance ina bibiya, ko kuwa wance ina nema, in ga wani sabo ana koyarwa domin nema na fara yi ko kuma na koya. Na mata ƙarsan fasaha, fasahar sabo ita tazo domin zamanin da muke ciki dole sai da sababbin fasahohi. Mba ka banƙasa yakan tsohuwar fasaha ce, ba dalilai ka samo wani abu a rayuwan ka. Musiya fasaha abu ne mai kyau. Ana neman ta a ko wane yau she. Sannan idan na same ta na kai ni tsohuwar rangace wa na ƙara inganta ta ko na ƙara sabunta ta.

Eh, inada manufa. Domin rayuwa yanzu, ai sai da manufa take yi. Dake kayan magaci ne. Manufa abu ne mai kyau. Ina da kyau a ce duk wata akwai abun da ka ke nufi, kaga ka cimmawa ko ka yi shi ko ka tara wani abu a wata kana, ko ko wata wata kana so ka je wani abu. Haka abu ne mai kyau. Manufa abu ne mai amfani. Ai duk wanda baida manufa, ko an yi to, gaskiya zai iya samu matsala. Abu ne mai kyau, mai amfani.

Gaskiya ba na son abinci mai yaji. Na kan yi amfani da yaji amma a kowanne wani lokaci ba gaskiya domin kyautata lafiyar jikina da sauransu. Domin wasu lokutan yaji yakan cutar da cutar da tsara kuka sosai. Gaskiya ba mun cika son abinci mai yaji ba, domin kuwa wancan ma ace zai yi daɗi sosai idan aka kwatanta da wanda za a ce bai da yaji ko kuma yajin shi ba sosai bane. Amma dai wasu sukan yi amfani da shi sosai wasu suna son yaji sosai a abinci ko amma bai inda za'a iya sa yaji za su sa.

Eh toh gaskiya, zan iya cewa kowane daga cikin nasu na son zama a kujera kuma ina son zama a tabarma. Musamman idan ina wurin aiki zan fi so in zauna akan kujera domin hakan na sauƙaƙa mun wajen gabatar da ayyukana. Masu waya sannan kuma tabarma musamman in a gida ne, amma zama kaɗai ba. Na fi son in kwanta a kan tabarma gaskiya. Ina amfani da tabarma sosai da kuma kujera sosai sosai. A dukkanin yanayin da na samu kaina, duk wanda nake ganin cewa zai mun amfani ko zai fi mun amfani a lokacin ko shi nake bukata, to na kan yi ƙoƙari na samar da shi.

Eh to a gaskiya yanzu na in da nake, zan iya cewa na fi son manyan kaya kaftan. Na san manyan kaya kaftan gasiya. Amma kuma ina amfani da ƙananan kaya sosai, musamman saboda aiki. Domin aikin da nake yi idan na ce kaftan zan sa ko da yaushe. Hakan ba zai ba ni damar aiki na irin yadda nake so ba. Amma dai gaskiya na fi son kaftan sosai yanzu. Ban sani ba ko zuwa nan gaba ra'ayi na zai iya canja amma dai na fi son kaftan gaskiya. Na sa kaftan na sa hula.

Gaskiya mafi lokutan nafi kallon madubi ma. Ya wuce da safe ba kawai idan na shirya, zan tafi wajen aiki. Sai ko kuma irin in na ji kaman akwai ƙuraje a fuska na haka, nakan duba anga ni inda suke sannan in ga wane mataki ya kamata in ɗauka. Ina kallon madubi amma dai ba ko da yaushe ba. Ina kallon shi lokacin da yake, da nake buƙatar hakan. Shine nake amfani da madubi.

Gaskiya hayaniya, zan iya cewa abu ne da bai mun dadi, ko ince ba na san hayaniya, masamman ma idan hayaniya, ba akan wani abu mai mahimmanci ba ne. Gaskiya zan iya cewa ba na san hayaniya ni, ko da yaushe na fisan in kasance cikin natsuwa, domin hakan zai fi ba da kwanciyar hankali. In yi wasu abubuwa daya kamata, amma hayaniya ba abu bane mai dadi, kuma abu ba ne ba mai kyau, Gaskiya ba na san hayaniya ko kaɗan,